Shan ruwa mai sanyi ya danganta da yanayin, wato weda da ake ciki, wato yanayin da ake ciki. Idan ana yanayi na zafi sosai to nakan yi sha'awan in sha ruwan sanyi. Diddama ruwan sanyi yakan mini illa. To amma dai wani sa'in saboda zafi kawai dai jikin yana bukatan ya sha ruwan sanyi ko kuma in ci wani abu mai sanyi. To amma a irin lokuta, lokacin da ake sanyi shi kuma gaskiya bana son shan ruwan sanyi saboda yakan sa mura da kuma wato kasalar jiki. To ya dai danganci irin yanayin da na tsinci kaina. Wani sa'in ko da a cikin sanyi din ma idan na je naɗan yi wasanni, na motsa jiki, naɗan yi zufa to shi ma idan na samu sarari nakan iya shan ruwan sanyi amma ba wanda yayi sanyi sosai ba saboda jikin ya debi zafi. To a lokacin jikin zaiɗan buƙaci wani abu maiɗan sanyi.

Ina amfani da wayar salula ta Android. Ta siye kuma, eh wato wannan kamfanin Tecno, Tecno. Dalili ina jin daɗin kamfanin Tecno saboda irin wayar da suke yi, irin tsarin wayar da nake sha'awan amfani da ita. Sannan ina jin daɗin amfani da Android saboda operating system ne mai sauƙin fahimta ba kamar sauran ba.

Wai shin kana nufin kwari na kwararo ko dai kwari na ƙananun halitta? To idan Tambaya tana nufin kwari kamar yadda na ga rubuta, kana jin tsoron kwari wato na kwararo? Lallai ina jin tsoron kwari saboda ni mutum ne wadda ba na shiri da wuri mai zurfi musamman in ga idanuna suna hango waje mai zurfi. To ko da a bakin kwari na saya, idan dai na juya na kalli cikin kwari nakan ɗan ji kamar wani alamu na jiri ko ɗan haji jiya saboda na hango wani waje mai ɗan zurfi. To ni ina jin tsoron kwari sosai. Idan kuma Tambaya tana nufin kana jin tsoron kwari wato kwari na ƙananun halitta, to wannan shi ma zan iya cewa lallai ina jin tsoron kwari. Ba ma kwari kaɗai ba, duk wasu halitta wanda sukayi ƙananu ƙananu ina jin tsoronsu. Gwara ace halitta ce babba amma in aka ce sun yi ƙananu gaskiya nakan, nakan ji tsoronsu bana ma so in riga ganinsu.